Na fi son malami mai gaskiya, mai amana saboda ko mun girmama malami bai da gaskiya da amana ba, ba malami ba ne. Malami ya kasance shine mai faɗin abin da Allah ya ce da manzon shi. Malamin Allah shine yake hani da duka wani ɓarna da ya gani. Malami ya kasance jagora ne a cikin al'umma saboda malami ya kasance mutum ne wanda abun da ya ga yana da kyau shi zai. Malami yana jan mutum ga hanya komawa ga Allah saboda malami ya kasance shi mutumin kirki ne wurin bautan Ubangiji. Malamai da yawa amma wasu daga cikin duniya kawai suke nema dai ɗan suna saka gane cewan Ubangiji ya ƙafu a ko ina. Shi ya sa in ba a zuwa yin aiki inda haka ce da malami a ciki malami yakan taimaka wurin wasu abubuwa da suke faruwa. Akwai wuraren su za su gani da yawa sukan nufi su takurawa malami. Kuma bayan sun san malamin nan shine ya duba al'amuran da yake faruwa. Al'amuran da ke faruwa a malinta ya ɗauko asaline tun lokacin ya yi saboda in kuka ɗauki malami da daraja to abubuwan ku suma za su tafi da daraja. Haka ko ka ɗauki malamin a ɗaukan zuwan mutumin kawai abubuwan ku suma a aikin zuwan kawai za su tafi. Shi ya sa wanda ya san me yake yi yake daraja malami saboda malami yana da matuƙar amfani a wannan zamanin. Malami ya kasance mutum ne wanda ake zuwa siyan kaya wurin shi da yawa ko ba yawa saboda ya sanar cewa wanda ya sha zuwa karɓan kayan nan a wurin shi wataran shi zai zo ya karɓa a wurin shi. Shi ya sa ake so a kowane sana'a ka yi kyautata sana'ar ka da al'ummar ka shine kasuwanci. Dan kasuwanci yana da matukar daraja a wurin ko da mutum ne wanda yake ba wani naka ba yana da kyau ka ba shi shawara. Ya ringa bin malami na gaskiya wanda yake da addini na gaskiya da sanin ya ka mata. Amma mene tun da haka ce wannan ya kasance shine malami mai gaskiya da tsoron Allah to shi na fi so saboda shi ne zai bani ingantaccen ilimi wurin kauce muwa wani abu da nake tsoro. Shi ya sa za ka ga in aka ce wannan malami ne ko da a gidan kune aka ce ga wani malami za ka ga darajan da ake bashi daban ne akan darajan da yake da shi. Shi ya sa malami yake cin daɗi ta hanyar rashin fitowa. Shi malami ya kasance in ka ganshi a gida a ɗaki haka yake marurin shi saboda ya kasance yana da wa inda suke ba shi kuɗi ba tare da ya nemi ba. Shi ya sa na fi.

Ina amfani da wayata koda yaushe, saboda wayata ta kasance ita ne hanyoyin samun kwadina. Shi yasa nake amfani da wayata koda yaushe. Wayata ta kasance abu ne mai amfani a wurina, saboda ya kasance da ita nake yin kira, nake yin aiki da nake yi ta wasapu. Wayata ta kasance wani dama ne da na samu na wurin kyautatawa, customomi da wani ayyukana. Shi yasa a koda yaushe na son fita nake fita da wayana bana barinta, saboda ta kasance da ita nake yin amfani a ayyukana. Shi yasa nake riƙe wayana koda yaushe. Wayata kasance abu ne wanda aka yi basira aka yi ilimi wurin ƙirƙiranta. Wannan dalilin ne ya ba da daman yin amfani da waya cikin inganci. Waya ya kasance abu ne wanda ake amfani da shi a koda yaushe. Shi yasa bana barin wayana a ko ina. Waya ya kasance amfanin da nake da shi koda yaushe a wurin sabgogina na yau da kullum. Shi yasa nake riƙe wayana a hannuna saboda ayyukana masu inganci. Waya ya kasance abu ne wanda kowa da kowa yake sha'awan yaga yana marmarin riƙewa. Saboda abubuwan da ake da waya na ci gaba ya wuce yadda ake tunani. Shi yasa nake riƙe wayoyi na domin inganta kasuwancina. Waya ya kasance abu ne mai kyau wanda ake yin maruri da shi a ko ina. Shi yasa nake amfani da wayana koda yaushe. Ba ma adadin lissafin gudanawa da yi amfani da shi saboda wayana tana da daraja sosai. Shi yasa bana wasa da shi wurin yin aiki da shi. Shi yasa nake amfani da wayana da safe, da rana da yamma. Kowa zaka gani duk wanda ya san darajar waya, za ka ga baya barin wayan shi ko ya aji, ko ya yi yin amfani da shi. Za ka ga koda yaushe ya ba wa yasa muhimmanci. Yana maruri da harkocinsa da waya gunin bayan sha'awa da birgewa. Shi yasa nake amfani da wayana a koda yaushe ba tare da wani abu ba. Domin waya ya kasance wani abu ne wanda kowa da kowa yake amfani da shi da wanda aka aika da wanda ma ba a aike shi ba. Waya ta kasance tana da matuƙar amfani wurin tallata kasuwancin ta yanar gizo. Waya tana da matuƙar amfani wurin yin sana'anka ta yanar gizo da duba bayanai da labarai da rahotanni a yanar gizo. Shi yasa nake son wayata a kusa dani. Shi yasa nake amfani da wayana kowane lokaci saboda abin da nake da wayana yana da matuƙar.

Ina rufe baki lokacin da na yi hamma, saboda rufe bakila a lokacin da na yi hamma shi yake bani daman saba kwanciyar hankali. Saboda a lokacin da ka yi hamma ba ka rike rufe baki ba, akwai shaida ne da yakan shiga bakinka. Shi ya sa nake rufe baki lokacin hamma. Sabida in na rufe baki, da nake samun kwanciyar hankali nakan yi hamma mai kyau. Duk wanda ya kasance yana da ilimi da tilari, ta tsanin ya kamata ya kar rufe baki lokacin da yake hamma. Koda yaro ƙarami in ka ga ya yi hamma a matsayin shi na wanda bai mallaki hankalin kan shi ba, kakan iya rufe mai baki domin kariya daga cututtuka. Shi ya sa muke rufe baki lokacin da muke hamma. Koda babba ne ka ga ya yi hamma bai rufe baki ba, to ya kasance ɗayan biyu ne: ko ya manta yana nazarin wani abu ko kuma bai da hankali. Inba hakaba ba inda za a yi, ka iya rufe baki yayin ke ka hake yi hamma. Shi ya sa za ka ga duk wanda ya san abin da yake yi, za ka yaƙin da hamma yana rufe baki. Hamma ya kasance wani launki ne na fitar da ƙera lokacin da kake fara yi. Kakan fitar da wani iska ne a bakinka don godiya ga Ubangiji. Haka zalika, a yakin da kake yi ake so ka rufe bakin don sabon fitar da hamma mai inganci. Saboda hamma ya kasance lokacin da kake fitarwa, akwai wani shaidanin mai zuba da cuta ya tsaya a wurin bakinka ya rufe ma baki wanda kai ba ka gani shi, shi kuma ya rufe maka da ƙazamar halluwa shi. Shi ya sa ko da yaushe ake so ka rufe bakinka da kanka yayakin da ka yi hamma. Kuma ka ambaci sunan Allah sabida ya ƙara maka ƙwarin gwiwa gurin ka rufe bakin laka da sauri. Shi ya sa za ka ga duk ko bacci da kake yi, illa jiya hamma da ka buƙari farka wa, dallaka la rufe bakina. Shi ya sa nake jin la'i da tsalle, walla, to, ta illa ƙarabi. Aka yi binni da in na yi hamma da ringa rufe bakila. Shi ya sa har yanzu a yakin lalle hamma nake rufe baki saboda sabon kwanciyar hankali a hamman da nayi. Hamma ya kasance wani abin da wanda ake yin shi a lokacin daban-daban. Shi ya sa ko da yaushe naka ji hamma. Hamma akan yi shi ne a kala guda biyun. Hamma ko ice kala guda uku. Ta farkon shi ne hamma aka yi shi lokacin da aka ta-- ake jin yin bacci, kuma hamma akan yi shi lokacin da ake jin yunwa. Kuma alyan hamma lokacin da aka gaji ake jin bacci, kuma alayan hamma lokacin da aka tashi daga bacci. Shi ya sa za ka ga ko da yaushe na kasance ina rufe bakina a yakin da nake yin hamma. Don dama hamma kala kala akwai na yunwa akwai na yin bacci. Amma cikakken darajarka a yakin da kake yin hamma, daga zarar ka ji hamman ya zo ba, ka yi ƙoƙari ka rufe baki.

Na fi son Jollof Rice sabida Jollof Rice abinci nane sosai. In kuma ban sami Jollof Rice ba, nafisan Rice mai fara da mai da yaji. Sabida nakasance ina son fara da mai da yaji, sabida abinci ne mai kyau wanda nake matuƙar ƙauna. Kuma haka zalika inna samu ɗan wake. Shi ma ina jin daɗin shi sabida ya kasance shi ma abinci ne mai kyau. Ina jin daɗin abincin da na saba ci a ko da yaushe. Sabida za ka ga abincin da ka fi so za ka ga wani shi ba ya so. Misali, yanzu ka zauna kana cin tuwo, shi wani zakaga shinkafa yake ci, wani zakaga shi tuwon ma baya ci sai dai shinkafa. Za ka ga wani shi kuma tuwo kawai yake ci bai cin shinkafa, to kowa da abin da ya fi so. Dalilin da yasa kowa zaka ga yanayin abin da yake so shi yake ci sabida samun kwanciyan hankali da kwanciyan zuciyarsa. Shi ya sa ni ma nake cin abin da na ga ya kwanta min a rai. A lokacin da na samu Jollof Rice na kan ci, na sha ruwa, na ci gaba da sabgogi na. Akor, yayin yin abincin marmari na kan yi amfani da ɗan wake mai man gyaɗa da yaji da mai tauraro, sabida da Maggi Star, sabida nakanji dadin shi a lokutan da nake ci, sabida yakan ƙara min kwanciyan hankali, da jin daɗi da annashuwa. Shi ya sa nake cin ɗan wake da main gyada da yaji sabida yana da daɗi. Abinci ne mai barbari, nakasance ina son shi. Ɗanwake ya kasance wani abinci ne wanda iyayen mu da kakannin mu suka juri cinshi sabida tsabar marmarin shi in muka dawo baya, lokacin iyayen mu zakaga sunyi ta'anmali da tuwo. Tuwon nan yakan zama shine kawai ko ka iya ci ko ba ka iya ba shi za ka ringa ci ko da yaushe. A yanzu ne da zamani ya zo ka kan iya cewa kai ga kalan abincin da kake so ga wanda ba ka so. Amma in ka ɗauko shekara ashirin zuwa ashirin da biyar a baya, abinci fa sai ka yi haƙuri da kalan da ka gani. Ba za ka ce kai ga kalan abincin da ka ke ci ba sabida an taso a gargajiyan ce ne. Kai kanka a gargajiyan can ka taso za ka iya cin abinci ma babu cokali da hannu. Amma yanzu da zamani ya zo. Ƙaramin yaro ma ɗan shekara biyu zuwa uku. Za ka ga ya riƙe maka cokali yayin da yake cin abinci. Bai yarda ya ci abinci ba tare da cokali ba. Bambancin da dayanzu kenan, shiyasa a yanzu mutum yakan iya zaɓa abincin dazai ci, sabida a yanzu nau'in abinci sun yi yawa. Sun yi yawa ne ta hanyar ƙirƙire-ƙirƙire na zamanin nan da muke ciki a yanzu. Misali ina so na ci Jollof Rice sai ya kasance Jollof rRce ɗinnan ba a yi shi da daɗi ba. Ka ga shi bai zama jJollof Rice ba. Amma Jollof Rice in yayi daɗi to shi ne ya amsa sunan shi Jollof Rice. Shi ya sa ni ke son shinkafa Fara da mai da yaji da maggi star, sabida ita ba gwani gurin iya ta. Tunda da an dafa ta kawai sai dai a sa mai da yaji da sta. Shi ya sa ni ke son abincin nan a ko da yaushe. Ina jin daɗin abincin. Na fi son abincin shinkafa.

Mu sami babban nasara a yayin gudanar da aikinmu sabida nasuwa da kwanciyan hankali da ingancin kayan aikin da muka samu. Mun samu babban samu aiki a gurare daban-daban sabida nasaran da muka cimmawa. Samun nasara ya danganta da ku masu yin aiki ne. Manajan ofis ɗinmu bai damu da waye muye ba amma ya damu da ku kawo ma ofis kamfani, ya damu da a kawo ma kamfani nasara. Hanyar samun nasara yakan gini ne da aka inganta ma'aikata daga wadattun kayan aiki don more rayuwa. Nagartattun kayan aiki kan sa a cimma nasara gurin ganin an samu an magance wasu matsaloli. Matsalolin da aka magance a wannan watan da a cikin ma'aikatanmu suna da yawa sabida dalili ma'aikatan nan su ne muke amfana da su. Shi ya sa za ka ga ko da yaushe muna jin daɗin aiki a ma'aikatarmu. Ma'aikatarmu ta kasance lamba ɗaya ne a gurin aiki. Shi ya sa muke jin daɗin, yayin da wasu kamfanoni suke so su yi haɗin gwiwa da mu. Manajanmu bai ba su goyon baya ba sabida wani zubin haɗin gwiwa nan yakan iya kawo wani matsaloli daban-daban. Yarin yadda ta kawo ayyuka ai mata amma haɗin ƙarfi da ƙarfi shi ba ya yarda da wannan ba ne sabida halin yau da kullum. Nasarar da muka samu muhimmin nasara ne sabida aikin da aka bayar a yi a cikin wata ɗaya aka yi shi a sati biyu. Shi ya sa manaja yai matuƙan jin daɗi. Su ma wayanda suka ba da aiki sabida jin daɗin wannan aikin ya kasance suna da buƙatar su ƙara ba da wani aikin kuma har sun jawo wani kwastomomi don ganin an ƙara inganta wasu ayyuka. Shi ya sa muke samun jin daɗi da nasara a wannan project ɗin, ma'ana aikin da muka yi. Aikin da muka yi ya kasance aiki ne tukuru wanda sai da muka tabbatar da mun kawo ma kamfaninmu nasara ta musamman. Wannan nasara, da manaja da MD duk sun samu jin daɗi sabida ganin yadda abubuwa suka dabi. Abubuwa sun tafi cikin kwanciyan hankali da jin daɗi. Shi ya sa bama wasa da ayyukanmu a lokutan da muke yi sabida inganta mu da kayan aikin da aka yi. Ingancin kayan aiki ya fara ne daga gurin manaja. Wurin manajan ya zuba kayan aiki to sai ya samu lafiyayyun ma'aikata. Yayin da ya samu lafiyayyun ma'aikata, a lokutan nan ne zai ga cewa lallai ya haɗu da jajirtattu amma duk lafiyayyun kayan aiki in ya kasance ba ma'aikata lafiyayyu, abin zai zama babu daɗi. Shi ya sa ya gwammace ya samu lafiyayyun ma'aikata don samun ingancin aiki. Aiki ne ya haɗu da aiki. Misali, lafiyayyun kayan aiki ya haɗu da lafiyayyun ma'aikata. Gaga a lokutan da suka haɗu, aiki ne yake yi su ake yi su sosai da sosai. Da zarar an kammala waɗannan ayyuka, aka mika ma wanda ya ba da project ɗin domin kammala aikin shi. Shi ya sa za ka ga wasu kamfanonin ba wai ba su da kyau ne ba, a'a ma'aikata ne ba su samu lafiyayyu ba. Shi ya sa gurin aikinmu bata wasa da mu sabida bata so mu gudu.

Bikin ranar haihuwana yakan kasance biki ne mai gani na faɗi. Biki ne wanda akan yi murna, akan yi farin ciki. Nakan haɗa sitting, nakan haɗa zama, in yi inviting, na gayyaci mutane da ƴan uwa da family da abokan arziki don a zo a zauna a tayani murna. Nakan tanadar da abinci kala kala don murnan tuna ranar haihuwa na. Nakan yi shagulgula kala kala don bikin murnar haihuwa na. Ya kasance happy birthday, I am happy birthday. Ina, ina yin murna na a lokacin da na yi birthday saboda yin murnar ranar haihuwa na shi ke sa nake tuna lokutan da nake da lokaci na gaba da zuwa ma na gaba in muna da rai. Haihu-- tuna ranar haihuwa yana da matuƙar muhimmanci don tanan zaka gane adadin shekarunka da ranar da aka haife ka. Da kuma haduwa da abokanai da ƴan uwa don murnan taya ranan haihuwa shi ya sa muke jin daɗi na murnar ranan haihuwa. Ranar haihuwa ya kasance rana ne mafi muhimmanci a tarihin rayuwan duniya. Shiyasa muke cika ranan nan da farin ciki muyi addu'an Allah ya ra-- Allah ya ƙara rayuwa mai albarka da nisan kwana. Saboda rana ce wanda ta kasance anajin daɗi ana tuna ranar da anka haihu. Shiyasa muke haɗa shagali, muke cin abincin mu cin mu sha muyi farin ciki. Shiyasa zakaga muna jin daɗi sakamakon ranan haihuwa. In kaduba waɗansu mutanen zakaga abunda suke fara tunani, suka fara tunanin shekaransu yanzu kaza amma basusan shekara nawa zasu ƙarawa. Shiyasa a yayin ranan haihuwa akan yi addu'an Allah ya ƙaro shekaru masu albarka da nisan kwana. Ranar haihuwa rana ne wanda take da daɗi take da annashawa. Shiyasa zakaga ranan haihuwa ana jindaɗi ana hutawa a wannan rana. Ranar haihuwa rana ne mai kyau wanda ake jin daɗin. Ranar haihuwa rana ne mafi muhimmanci da ake jindaɗin. Shiyasa zakaga ranan haihuwa ana alfahari da wannan rana. Rana ce wanda ka zo duniya sai ka tuno da wannan rana kaga ya kamata kayi farin ciki ka godema Ubangiji. Da yawa zakaga waɗanda ba yaren mu ba suna muhimmanci suna ɗaukar ranar haihuwansu da muhimmanci sosai fiye damu inda yanda muke ɗauka. Saboda sukan ce sun ji daɗi sun ƙara maimaita ranar haihuwansu. Wanda wannan mun yakamata ace muna yi danganin cewa rayuwanmu mun ɗibo shekara kaza to shekara ma na gaba in muna da tsawon kwana Allah ka bamu rayuwa mai albarka. Amma zakaga wasu can sunfimu kula da hakan. Shiyasa nakan ɗauki ranar haihuwa na a matsayin rana ce mai muhimmanci, rana ce mai inganci, rana ce da babu kamar ta. Shiyasa a rana nakan ji daɗi, nakan kira ƴan uwa da abokan arziki a ci abinci, ayi murna. Shiyasa ranan haihuwa ta nakan siyo kek na yanka don murna happy birthday don murnan ƙara shekara. Shiyasa nake shirya bikin ranan haihuwa na a wannan lokutan dan rana ce mafi muhimmanci a rayuwa na.

Na kasance ana ƙarfafa mini baya hanya ta hanyan ayyuka na alkairi, domin ƙarfafa baya yana tare ne da taimako na Ubangiji sai kuma wanda ya tsaya maka. Misali, babana yakan ƙarfafa mun baya a lokutan da ya ga na zo yin wasu ayyuka na alkairi. Babana yakan ƙarfafa mun baya a lokutan da yaga zan yi wani bajinta ma'ana, lokacin da ya ga zan yi wani aikin da zai kawo cigaba. Shi ya sa za ka ga ina ƙarfafa mun baya a dukkan ayyukan da yasan zai kawo nasara a dangane da ni ko a dangane da wani. Shi yasa yakan ji daɗi da na kasance bani jawo mai magana. Yakan ji daɗi sosai, ni ma nakan ji daɗi sakamakon bani yin abin da zan jawo mai magana. Ya kasance yana ƙarfafa mun baya ne saboda yana da ƙwarin gwiwa a kaina. Yana ƙarfafa mun baya domin samun nasarori daban-daban. A lokacin da yaro ake ƙarfafa mai baya a lokuta na alkairi, yakan iya tasowa yana wannan ayyuka na alkairi. Shi ya sa yake ƙarfafa mun baya ba tare da wani abu ba. Ya kasance yana ƙarfafa mun ƙwarin gwiwa, yana bani shawara da ƙarfafa mun baya na yi abun da na ga ya dace. Za ka ga wasu iyayen basa ƙarfafa ma yaransu baya saboda basu so su ga yaran nasu sun fara sanin rayuwa tun suna ƙanana. Suna ganin kamar dabara ne hakan kuma ba dabara bane saboda rayuwa ba ta da tabbas. A lokacin da ka so ka ƙarfafa ma yaronka baya, in shekarun ka sukai nisa ba ta kan yaron nan naka za ka yi ba. Shi ya sa yake da kyau a lokacin da kake da dama ka ƙarfafa ma yaronka baya don ganin ya kafu ya zama tsayayyen namiji. Wurin samun wadatuwan abubuwa da ayyuka na alkairi, zai iya cimma wa matsayin da ba ka yi tunani ba. Matukan kana ƙarfafa mai baya, kana mai addu'a zai kai matsayin da wanda ya girme shi ma ko kusa be kai ba. Ka ga amfanin ƙarfafa baya kenan a gurin yaro. Yaro ya kasance yana so ya ga, ya ɗauko na aiki na alkairi an ƙarfafa mai baya saboda shi ne zai ba shi dawa wurin ganin cewa yana jin daɗi, yana maruri, yana harkoki cikin al'umma. Ƙarfafa baya yana da matuƙar amfani da tasiri. Shi ya sa ake son a ringa ƙarfafa ma yaro baya. An ƙarfafa mun baya ta hanyar bani shawarwari bama ta hanyar ban kuɗaɗe ba, ta hanyar shawarwari da kula da sanin me rayuwa. An ƙarfafa mun baya, na samu taimakon Ubangiji ina matsayin da nake a kai saboda ƙarfafa mun baya da akayi. Ƙarfafa baya yana da matuƙar amfani da daraja. Shi ya sa za ka ga ƙarfafa baya abu ne wanda ake cimma nasara a kowane lokaci. Shi ya sa nake son in ga ina ƙarfafa ma matasa baya wurin ganin cewa sun cimma abu na nasara wanda yake da kyau. Ƙarfafa baya ya kasance wani abu ne wanda yake da kyau, yake da daɗi. Shi ya sa nake son in ga ina ƙarfafa baya a lokutan da ya kamata. Don ƙarfafa baya abu ne wanda yake da kyau, yake da amfani sosai. Shi ya sa na kasance bana wasa wurin ganin na ƙarfafa ma duk wani wanda yake son cigaba baya ba. An ƙarfafa mun baya saboda na kasance ina son na zama tsayayye da ƙarfi.

Na kasance ina ajiye hotuna na a galari saboda nan ne mafi tsaro a waya na. Galari lock ya kasance nan ne ma ajiyan hotuna na da saraka daban-daban. Da yawan mutane za ka ga wasu ko sun rasa wayan su, ba sa ta kai ce rashin wayan su dalili sabida su kan ɓoye hotunan su ta yanda ba za a iya bibbiya ba, ko da an wafi ɗan wayan ba za a iya bibbiya ba. Galari lock ya kasance wani gurin tsaro ne a waya wanda kai da ka ke da shi ne za ka iya buɗe wa, ba a yin flash ɗin shi. Har akayi flash ɗin galari lock ya kasance an yi flash ɗin wayar gaba ɗaya, hotunan kai da kanka da ƙasa ba za su dawo gare ka ba. Sai dai kuma muna da wata hanya ta ajiyar hotuna. Mu kan ajiye a Gmail. Gmail ya kasance wani hanya ne na ajiyar hotuna da sirri kanka, sabida shi ma yana amfani da password ne. A lokacin da ka rasa Gmail, za ka iya ƙara maida wa ko da ka manta password za ka yi forget password. Gmail ya kasance hanya ne wanda ake ajiye abubuwa da yawa kaman lambobi, hotuna, bidiyoyi da sauran su. Shi ya sa ni ke amfani da wannan hanyar wurin ganin cewan na tsara dukkan abubuwan da ni ke amfani da shi. Misali, hotuna na ba su ɓata a lokutan da ni ke amfani da galari lock. Galari lock ya kasance wurin ajiya ne daban-daban kaman hotuna, bidiyo, audio da wani abubuwa naka na sirri. Shi ya sa bana wasa da ajiya a galari. Galari lock yana da matuƙar amfani a wayoyin ta hannu sabida tananne ko mu kan ajiye hotuna da sauran su. Shi ya sa ina amfani da shi cikin kwanciyar hankali ba tare da na ji haushi, a'a sai dai dun na ji daɗi a lokacin da ni ke da buƙatan duba hotuna na, na sirri. Nakan shiga na duba ba tare da wani ya gani mun ba. Lambobin da ake sa wa na tsaro ya kasance ni da kaina na sa su, na bayar ne an samu ba. Wannan tananne ni kan ɗauko hotuna na, na duba haka zalikan. Hanyoyi mafi sauƙi a wannan lokacin shine hanyar da ake samu a adana abubuwa da sauran su. Na kan yi amfani da kwamfuta na, na shiga desktop, na shiga user, na shiga na ƙirƙira folder da ni ke ɓoye abubuwa na, na sirri harda su hotuna sabida kasancewan ni ne zan iya duba abubuwa na. Shi ya sa ni ke da tsaro a kowane abu nawa. Na kasance ina amfani da galari lock sabida amfanin da ni ke yi da shi ya kai cewan ina amfani da shi ne a kowane abubuwa. Shi ya sa bana wasa da kasancewa da Gmail, da galari lock da security lock na waya ta gaba ɗaya sabida tananne ni ke ajiye hotuna na da sauran document dina, ayyukana na yau da kullum. Na kasance ina amfani da shi ne ta hanyoyi masu inganci. Katankacin a lokutan da na buƙata abu ko ya kai shekara nawa ne, na kan shiga Gmail, na ɗauko hotuna na, na zo na ɗaura su a kan waya ta. In na tashi, na ɗauko hotuna na, na kan ɗaura su a koyina. Hotunan waya ta ya kasance na kan kai su Gmail, na kan kai su galari. Bayan galari, na kan kai su Gmail. Shi ya sa na kan ji daɗi a lokutan da ni ke ajiye ajiye na. Katankacin hotunan waya na, na kan ɓoye su a galari lock ko a Gmail da ni ke amfani.

Eh, ina da sa hannu a sakwannin mu sabida ya kasance sakwannin mu yana zuwa har in an tabbatar da na yi magana a kai. Especially musamman akwai guraren da sakwannin su ba ya zuwa gare su har sai wani daga cikiya member ya yi magana yake zuwa. Saboda wasu da yawa sakwannin su bai zuwa kai sai. Shi ya sa na kasance ina amfani da sa hannu a gurin samun sakwannin mu. Sakwannin mu ya kasance lamba ɗaya ne wurin ganin cewa mun abin nan. Shi ya sa nake ansan sakwannin mu a ko wane lokaci. Sakwannin mu ya kasance abubuwa ne wanda muke amfanuwa da su da zarar na karɓe su. Shi ya sa bana wasa da karɓan sakwannin mu. Sakwannin mu yakan zo ta hannuna ne a lokutan da nike manne magana. Da zarar nayi magana, akan bamu sakwannin mu cikin sauri, cikin sauri da jin daɗi. Shi ya sa ko da yaushe bamawa sa gurin ansan sakwannin mu. Saboda ya kasance da nayi magana akan bamu shi. Sakwannin mu ya kasance hanya ne wanda muke samu rufin asiri da sauransu. Shi ya sa zaka ga sakwannin mu a kai a kai yana zuwa saboda ina da sa hannu a cikin gudanantuwan sakwannin mu. Sakwannin mu ya kasance su ne mafi muhimmanci a gurin aikin mu. Ya sa za ka ga da na sa hannu ne magana, duka sakwannin mu yakan zo gare mu. Sakwannin mu ya kasance ina magana akan bamu su cikin sauri, cikin jin daɗi. Shi ya sa ko da yaushe bana maga- bana wasa gurin ganin ina kyautata ma ma'aikatan mu sabida sakwannin yana zuwa a zarar na sa hannu a wannan yanayi. Yanayin zuwan sakwannin mu ya kasance ma'aikatan a gurin aikin mu sun dogara da magana da nakan yi har na sa hannu a bamu wa'innan sakwannin. Shi ya sa za ka ga ko da yaushe suna marhabun da ni. Shi ya sa za ka ga suna jin daɗi kasancewa na ma'aikaci a wannan ma'aikatan. Na kasance ina alfahari da ma'aikatan saboda suna girmama ni, suna daraja ni. Kuma musamman ma a lokutan da nakan ba su sakwannin su bayan na sa hannu, sukan ji daɗi sosai sabida ya kasance sukan yi alfahari gurin an shi saboda na tsaya masu tsayin daka. Sukan yi godiya a kowane lokaci saboda in nine nake da sa hannu gurin ansan sakwannin. Shi ya sa za ka ga suna matukar jin daɗi. Shi ya sa bamawa sa gurin tabbatar da jin daɗi da annashawa na shigowan sakwannin mu. Sakwannin mu ya kasance mafi muhimmanci a guraren aikin mu. Shi ya sa duk sanda na sa hannu, za ka ga sakwannin mu an bamu su munje alat, an tura mana su ta wayar dake hannun mu. Shi ya sa ma'aikata da yawa za ka ga sukan ɗaura yandansu akan mutum ɗaya wanda suka aminta da shi. Misali, sai akan samu wanda zai wakilta abubuwa da suke kaiwa da komowa. Sabida ta hanyar wakiltan nan ne sakwannin mutane da yawa zai zo hannun mutum ɗaya. A lokacin da kuma shi zai rarraba ma kowa da kowa. In aka ce kowa da kowa zai je ya amsa, wani za a ce bai samu nashi ba. Shi ya kasance in aka anso gaba ɗaya, za'a rarraba ma kowa da kowa nashi daidai abin da aka ansa. Shi ya sa na kasance ina mai wakiltan sauran abokan aikina. Na kasance ina ansan musu sakwannin su a kai a kai ko wane lokaci. Ko wane lokaci nakan ji daɗi da fafata aiki tukuru da ni da wayanda muke tare saboda sakwannin su yakan zo ta hannuna ne. Sakwannin mu ya kasance muna sa hannu.

Na kasance ina yanke shawara a gurin aiki a yanayin da muka fito muka ga meye mafita. Mafitarmu yakan kasance ne a lokacin da muka lissafa yanayin aikin da zamuyi. Da lokacin da muka lissafa aikin da zamuyi, mu kan shawarta wannan ga abin da zai yi, wannan ga abin da zai yi. A lokacin da muka fitar da wannan da wannan, da wancan da wannan, kowane ayyukan da zai yi, mukan fara ayyukan ne a lokacin da muka yanke wannan shawara. Saboda shi shawara a yin aiki yana da matuƙar amfani musamman in an samu goyon baya, an sami gudunmuwar yarda da, da yarda da rashin ganin ƙyashi. Na kasance nakan ba da shawara a gurin yin aiki shi yasa ake jira na sai na fito kafin a fara aikin. Saboda nakan ba da shawara mai kyau wanda ake amfanuwa da shi. Nakan ba da shawara mai ma'ana wanda duk wanda ya ji shawaran nan yakan tabbatar da cewa lallai na ba da shawaran da ya kamata a ɗauka. Saboda ɗaukan shawarana yana da matuƙar muhimmanci a lokacin da na ba da. Ya kasance shawara dani sukan ji daɗi sosai ganin cewa na ba da shawara mai inganci. Ingancin shawarana sukan ji daɗin shi sosai a lokutan da na basu. Shi yasa basa wasa da shawaran da na bayar. Za ka ga wasu da yawa har da wa inda suka girme ni, za ka ga suna jiran na ba su shawara. Saboda shawarana yana da matuƙar amfani a gurinsu. Shi yasa za ka ga basa wasa ganin cewa na basu shawara mai inganci. Saboda ingancin shawarana har manajanmu yakan kira ni na bada shawara, ya za a ɓullo ma wannan aikin da muka dosa. In nace ga yanda za a yi da yanda za a yi, yakan ɗauki magana na yi amfani da shi. Saboda ya san nakan yi magana mai kyau wanda akan samu mafita. Shi yasa ya kasance ko da yaushe yakan so ya ji nace ga yanayin yanda zamu ɓullo ma ayyukanmu na yau da na gobe. Shi yasa yake jin daɗin aikina saboda ya san cewa bana wasa da aiki a lokacin da muke yi. Yin aiki tuƙuru da muke yi ya sa na zama abokin shawara a yanayin aikin da muke yi kullum, yau da gobe. Shi yasa kawai na zaɓi cewa a bani Assistant Manager sabida na kasance sabida shawarwari da ake yi dani. Suka ce ya dace dama a bani, suna so su yi min magana amma ba su san ko zan yarda ba. Ce musu "Nai to tin da mun ga ba wanda aka ba wannan matsayi, ya kamata ni a bani saboda shawarwari da nake bayarwa." Suka ce ba damuwa. Aka je aka! To dama lokacin da muke neman ƙuri'an nan mutum biyu ne, ɗayan ya zo ni ma na zo. To duka dai ni na cinye ƙuriƙun da aka jefa saboda kafin a nema shawara ɗaya gurin wanda abokin ƙuri'an da muke muka jefa, akan nema shawara goma a wurina kuma na ba da su duka, ya amfani da su. Shi yasa ya kasance shawara na kaɗai akan bi a ɗauka domin jin daɗin ma'aikata. Ma'aikatanmu ya kasance sukan ji daɗi sosai a lokacin da suka gani saboda ƙaruwa da suke da ni da shawarwari da kuma taimakon juna a ma'aikatanmu. Shi yasa ko ran da aka ce an samu matsala ban fito ba, sukan biyo ni da yawansu gida su ji me ya hana ni futowa saboda na kasance ina son na ga farin cikin su su ma suna so su ga nawa farin cikin. Shi yasa bana wasa gurin ganin cewa na fita gurin aiki a kowane lokaci. Gurin aikin mu ya kasance saboda shawarwari da ake yi, jiya ake ninevtamkar manajan gurin aikin namu. A lokacin da manaja ba ya nan, ni ake damƙa matsayin manaja a lokacin da be nan. Saboda duk wani abu shawara ma da kanshi manaja yakan zo ya nema shawarwari a gurina.

Na fi son wasan ƙwallo a lokuta mabambanta da suka faruwa. Saboda wasan ƙwallo yana da matuƙar amfani a wurin wayanda suke kallon wasan. Saboda ya kasance abu ne wanda ake lokaci-lokacin. Shi yasa ya kasance kowane lokaci, ya kasance ana amfani da shi wurin yin ƙwallo. Yin wasan ƙwallo ya kasance yana da matuƙar amfani. Shi yasa za ka ga kowane lokaci nakan yi wasan ƙwallo a kowane lokaci. Saboda tsaban son wasan ƙwallo da nake yi, fita nike na je na ɗan yi jogin, na dawo. Saboda yin jogin ɗinnan ya kasance in na je filin ball yakan ƙara mun ƙwari da training wurin yin ƙwallo. Shi yasa bana wasa da wasan ba a kowane lokaci. Wasan ball ya kasance mun tamkar wasa ne da nake yi a matsayin sana'a. Shi yasa za ka ga ko da yaushe nakan kalla tashan wasanni na ƙwallo akai akai. Na kasance ina kallon kowane tasha na wasan ƙwallo a lokutan da nike da buƙata. Wasan ƙwallo ya kasance kowane lokaci za ka ga ana yin shi saboda ya kasance yana kawo riba biyu. Wasan ƙwallo babban sana'a ne a gurin wanda yake ganin sana'a ne, kuma wasan ƙwallo ya kasance yana ƙara ƙarfin jiki. Yakan cire kasala a lokacin da kake jogin. Na kasance lokuta da nake jogin nake training, nakan ji daɗin yin wasa a kowane lokaci. Saboda wasa yakan bani nishaɗi, yakan sa na ji ƙarfin jiki a yayin da na dawo gida na sa ruwa nayi wanka nakan ƙara jin daɗi sosai. Saboda kasancewa nayi wasa na motsa jikina. Motsa jikin nan da nake yi shine yake bani dama wurin samun natsuwa da kwanciyar hankali. Saboda ranar da ban je na yi wasa ba, nakan ji cewa a ranar zan ji ba daɗi. Saboda sakamakon ganin cewan jikina duk babu ƙarfi, nakan ji tamkar ban da lafiya. In ko nayi wasa ɗinnan, nakan ji ƙwarin gwiwa, nakan ji tamkar na zamanto zaki. Saboda wasan nan da nayi na ƙwallo ya zame mun tamkar wata hanya ne na jin daɗi da kuma samun ƙarfi da ƙwarin gwiwa. Shi yasa za ka ga ko da yaushe nakan yi jogin, nakan yi training, nakan yi wasa. Saboda ya kasance mun abu ne wanda nake yi ko da yaushe. Nakan yi shi ne ko da yaushe a matsayi na, na mai fita gurin aiki. Saboda ya kasance mun wasa ne wanda yake da daɗi. Musamman daɗin shi a lokacin da na dawo gida nakan ji cewa na gaji. Amma lokacin da nayi wanka, nakan ji ya yi flowing. Ma'ana, ya taso mun da ƙarfina wanda ma har na ji ban ji su a kwanakin baya ba. Yakan sa jijiyoyi na waɗanda nake jin kamar sun ɗan yi weak, sun gaji, sukan dawo su yi aiki sosai fiye da inda ba a tsammani. Shi yasa ko da yaushe na kasance ina mai buƙatar yin wasan ƙwallo. Saboda ya kasance wasa ne wanda yake ƙara mun ƙarfin jiki da lafiya. A lokutan da ban da wasan ƙwallo, nakan fita na je na samu, na ɗan zazzagaya nayi jogin, na ɗan yi tsalle nayi gudu, na ɗan yi morning training. A wannan morning training ɗin da nayi, nakan ɗan samu ƙarin ƙwarin gwiwa mai yawa sosai a jikina. A lokacin da na zo nakan ji ina aikina ba kasala ba tare da na ji na gaji ba. Yin aikina tukuru ya kasance mini tamkar samun nasara ne daga ɗan fita jogin da nake na wasan da safiya. Shi yasa a lokuta nakan ware wasu lokuta da nakan zo na ɗan yi wasan ƙwallo. Saboda na ƙara samun ƙarfi a tattare dani, samun ƙarfi a tattare da ni ya ɗauko misali dai daga hanyar yin wasan ƙwallo da nake yi. Shi yasa ko da yaushe za ka ga a lokacin da nake wasa, nakan ji na gaji, na yi zufa amma daga lokacin da na zo na watsa ruwa, nakan ji ƙarfin da ke jikina duka ya dawo har ma ya fi na da. Irin wasan da na fi so shi ne wasan ƙwallo da nake yi a kowanne.

Na fi son taksi saboda takzi ta kasance wata mota ce wanda ake hawa a je inda za'a je cikin sauri. To a lokacin da ake hawa bas, taksi ba su samu ba ne. Yasa ake manejin da bas. Amma lokacin da taksi suka zo aka fahimci muhimmancinsu da sauri zuwa inda za a je. Shi ya sa za ka ga an fi son taksi. Ni kaina ina daga cikin layin waɗanda suka fi hawa taksi saboda ta fi bas saurin tafiya da duk-- daga duk inda za ka je. Shi ya sa na zaɓi taksi wurin biyan bukatuna na yau da gobe. A lokutan da na fara hawa mota ba bas na je na fara hawa ba, taksi na je na fara nema na fara hawa. Saboda taksi ta kasance mota ne wanda 'yan kwali sama sukan hau ta da sunan biyan bukatunsu na yau da kullum. Moto tagzi ta kasance wata abu ce wanda ake amfani da ita a ko da yaushe. Shi ya sa ni ke matukar son moto taksi. Akan hau moto taksi don ɗaukan wanka, zuwa kai matanka unguwa ko ka je ka yi sabogoginka na yau da kullum. Shi ya sa bana wasa da taksi dina. Nakan wanke taksi dina na ringa maruri da shi tamkar nakan yi amfani da shi a kowane lokaci. Ya kasance ina jin daɗin taksi a kowane lokaci saboda shi nake amfani. Shi ya sa za ka ga kowane lokuta, a yakin da nake amfani da taksi nakan tabbatar da cewa lalle, lalle na hau moto mai inganci sakamakon da shi na fi amfani. Ya kasance moto taksi yana da matuƙar amfani wurin maruri na yau da kullum. Shi ya sa ko da yaushe da ina amfani da taksi, nakan tabbatar da cewa na sami ingantaccen abin hawa. Moto tagzi ta kasance har masu kuɗi sukan hau ta domin biyan bukatunsu. A lokacin da ka hau moto bas, kowa zai yi tunanin cewa ka hau motan haya ne, ko da motan ka ne, ko da kuma ka hau ne don ka je ka biya makanka bukata. Amma lokacin da ka hau moto tagzi, kowa da kowa ya san wannan tagzi ɗin naka ne ba na wani ba. Shi ya sa nake matuƙar amfani da moto tagzi dan ganin cewa ina jin daɗi da zuwa inda zan je cikin sauri. Nakan shiga kowace unguwa da moto tagzi ba kamar moto bas ba. Saboda muhimmancin moto tagzi, ta fi na bas. Sakamakon shi ne za ka ga wani yana da moto bas amma ko ba haya yake yi da ita ba, za ka ji an ce mai, "Yaje, yaje haya, yaje haya ne ana tsayar da shi." Amma da zaran ka hayo moto tagzi, za ka ga kowa yana girmama ka ne ba a matsayin wanda yake yin haya ba. Shi ya sa na zaɓi moto tagzi. Ba na haya ba saboda in bas na hau, masu tsayar ni za su yi ta tsayar ni saboda ganin cewa ai motan irin na haya ne ko da ba hayan nake ba. Amma ko tagzi za ka ga cewa ba wanda zai tsai da kai sai dai a ɗaga maka hannu domin a gaisa. Shi ya sa nake amfani wa da moto tagzi sosai a kowane lokaci saboda muhimmancin shi a wurina ya sa kowane lokacin ina hawa moto na tagzi, na kan je unguwa, na je meeting, na je wurin taro da tagzi dina. Shi ya sa kowane lokaci bana wasa da tagzi dina. Mutane da yawa da zan gaskata sun yi siyan moto sukan sayi tagzi sabida ganin cewa moto tagzi yana da matuƙar amfani a wurin wanda yake ma'amala da shi. Shi ya sa tagzi dina nake jin daɗinta a kowane lokaci. Ya kasance mun moto ne na fi inganci da alfarma a wurina. Shi ya sa bana wasa da tagzi dina saboda muhimmancinta. Ita ma bas tana da nata amfanin wurin haya ko ɗebo kaya mai yawa. Amma dai a lokacin da na ɗau wanka na zan fita, nakan hau moto ne tagzi don biyan bukatuna. Moto tagzi ta kasance kaman new model ne a kan moto bas. Kaman sabuwar ƙirƙira ne daga moto bas. Shi ya sa za ka ga a lokacin da moto tagzi ta fito, masu bas duk basa.